To wani abinci yake sa ka jin daɗi? Wannan abinci ya kasance shine abin sha ne fura da nono. Idan aka samu gyarariyar fura da nono ko kunun gyaɗa mai daɗi wadatacce, to ya zama zai sa ka jin daɗi sosai. Tabbas fura da nono ka daɗe ka kwana biyu ba ka ci shi ba, ai akwai sa jin daɗi da nishaɗi. Saboda haka dai ni ina bukata fura da nono da kunun gwaɓe da kuma ainihin kunun gyaɗa. Wa wannan ina ci-- ina shan su sosai idan ina ci kuma yan koshi kuma akwai rikon ciki. Idan kuma ka ɗauke wannan sai tuwo na dawa mai daɗi ko na gero. Wannan tuwo shi ma abu ne mai sa ka ji daɗi sosai. Ni dai na kasance ina son abinci mai sa ni jin daɗi. Saboda haka amma dai babu kamar fura da nono gyarariyar malam ka ji taka maka kana shan madara. Ga kunun gwaɓe ya sha nono, shi ma haka za ka ji kamar zuri'an ɗin madara ka ke sha. To dai, wutar ɗin aka cire wannan kuma sai a dawo wasu fanninka. Abinci kala kala ne ya danganta da yawa kuma kowanne yana iya ya sa ka nishaɗi, ya sa ka ji daɗi. To amma babu kamar fura-- a babu kamar ace ka samu kuma tuwon dawa, miyar kuɓewa da nama ciki ko tsokokin kifi ko gizo da za ka wulo ma ka ɗabo da shi. Wannan abu akwai sa jin daɗi. Yana saka mutum ya ji daɗi sosai ga abinci. To saboda haka dai abincin ya samu kaloli da yawa ga kuma dambu ace maka ya sha man shanu. Shi ma ai bana basa bane, ba za a bar shi ba. Kai abincin dai da yake sa ni na ji daɗi suna da yawa sosai. Amma dai yanzu da kuka manta bayan nan abin da na fi ganin ya fi daɗi a gare ni na samu fura da nono, kindirmo mai daɗi wanda bai hala tsami ba bai kome ba. Ka sha ka ji-- ka sa suga yan madaidaiciya ka sha. Ina za ka ji abinci. Fura da nonon nan za ka ci shatar. Ka ji tagwanin ban sha'awa kama kana shan madara. Saboda haka dai ni a yanzu wannan ina son fura da nonon nan da kunun gwaɓe sosai suna sa ni ji daɗi. Wannan kuma in ka cire wannan sai mu dawo fannin tuwon dawa, miyar kuɓewa ko miyar kuka da kifi an burge ko nama. Ga wannan abu gwanin ban sha'awa shi ma da daɗi yake. Yana da daɗi sosai yana sa jin daɗi. Saboda haka dai ni na kasance ina son abinci kala kala masu sa jin daɗi. Za su kai kimanin kama kala biyar ko shida abincin da nike su. Saboda haka na fara da fura da nono da kuma kunun gyaɗa da kunun gwaɓe. Sannan sai tuwo, miyar kuɓewa ko miyar kuka mai daɗi ta ji nama. Wannan abun akwai sa jin daɗi. Sannan kuma in ka ɗauka akwai tuwon shinkafa, akwai ita shinkafa a ce malam an yi ta mai kyau da miya an yanka mata ƙwai a saman ta. Shi ma wannan abu ne mai daɗi mai sa nishaɗi da sha'awa.

To, ai cin abinci akan titi matsala ne. Sede kuma ban fahimci kowane irin titin ba. Gefan titi ko ko ana tafiya akan abun hawa ka rinka cin abinci. To idan gefen titi ne wani waje da za a ka keɓe domin cin abinci to ai sai ka je ka shiga ka ci abinci idan kana jin yunwa. In kau ba ka jin yunwa sai ka daure ka ƙariso gidanka. To ma dai ko kana jin yunwa sai kana da kuɗi a hannu. Idan ba ka da kuɗi dole ka daure ka tafi gida ka ci abinci. Saboda haka ni cin abinci a titi gaskiya ba na san shi, ba na yin shi. Sai dai kuma idan ya zama dole sai ai. Kuma duka haka dai tambayar ce nake ganin ban sani ba. Shin kan titi ana tafiya ko ko gefen titi? Ni dai ina ba da bayani ne akan gefen titi. Domin kan titi ana tafiya sai dai haka sai irin yar alewa ko ɗan wani abu akan mabarki wurin da ake tsayawa. Idan ya zama kamar dai don ja in ce ke nan shine me ce mabarki ko cross. To hade irin nan fa ka samu kaɗan sai wani abu. To shi cin abinci irin wannan akan titi dai ya zama alallalurati. Kaman mai doguwar tafiya wanda tafiyarsa ta zama doguwa zai iya tafiya. To a cikin mota ana tuƙa ana cin abinci. Sosai za a iya yin wannan. Inda tafiya ce wadda ba za a ce bari a zo nan a tsaya ba. Int aka tashi za a iya awa uku, huɗu ko biyar ma ba a tsaya ba. To ka ga in aka biyo tafanin wannan sai ka ci abinci akan titi ana tafiya. To amma dai mene ne alallarurati ne kake ci ba wai don jin daɗi ba ko don kana so ba. In kana so ne ka a tsaya ka samu wuri mai kyau ka sai abun da kake so ka ci. Wannan kuma idan ya zama haka ne to yameyame ne ɗan inda aka samu ɗan go solo ko cin ko so dai sai kaɗan tsaya. Ka miƙa hannu ka ci bana ne ko dabino ko wani allon abu dai haka na ci. Domin kada ka bari yunwa ta kama ka taimaa illa. To dai in irin wannan ne ina iya cin abinci akan titi. A titi. Ina iya cin abinci a titi. In kau ba irin wannan ba ne to ni bana ma son cin abincin a titi. Na fi sosai na zo cikin gidana. Idan kuma ya zama dole in anyi haka to babu matsala tun da la lura ce ta tayy halin tafiya da ake ciki mai nisa ko kuma an je an dawo. To babu laifi sai in ci abinci akan titi. Ina tafiya akan titi zan iya cin abinci. To amma duk haka fa in direban ne sai dai yayi na ya sa na tsuwa. Amma kai da kake an ɗauko ka to ai kome ma ka iya yi. Sai dai kuma abi a hankali ba cikin jin daɗi ake ba saboda inda cikin jin daɗi ne ka zauna ka bararraje a cikin gidanka ko kuma a gurin da aka tanadar don cin abincin. Don cin abinci. In kau irin ya kamalan ɗin nan ne dama ai aleda za a ƙulla maka. To dai gaskiya ne ba na son cin abinci a titi. Indai ba wai gurin da aka tanadar don cin abinci ba ne. Wannan shi ne amsa. To idan ya zama dole ya zama lalura kuma sai a ci.

An tambaye ni mene ne yake sa ni yin dariya? To abubuwan da suke sa ni yin dariya fa suna da yawa. Ba wai an kaɗan ba ne ba saboda duba da yanayin duk lokacin da aka zo akayi abun ban dariya yayi, za ka iya yin dariya kuma ko yanzu aka tsabure ni ne zan iya ƙyaƙyace wa ko aka ci man agara. Waɗannan abun ana yi musu zan iya ƙyaƙyace wa da dariya. Kana kama man agara ko ka tsabure ni to ka janyo dariya. Kuma ma dai ni da yake ma dai har ko da yaushe ma mai fara'a ne na kan iya yin dariya ta duk abun da ɗan sa ne jin daɗi to zan iya ɗan sakin bakina na ɗan yi dariya gaskiya. Ai tabbas ni mai dariya ne kuma ina yin dariya kuma ba haka kawai zan kama yin dariya ba dai da dalili sai in an yi abin dariya. Ai mu kan yi abin dariya sosai da dama ko wata ta dalilin wani magana ko wani mutum ya zo yayi wani abu wanda yake na ban dariya to ai mu kan yi dariya. Haka kuma in ya na takaici na ban al'ajabi mu kan yi nadama mu kan ji da ba daɗi. Amma tabbas ko a wurin da muke zama muna yawan yin abubuwan da ke sanya mu dariya. Ai ba mu kai zauna a cikin ƙunci ba da takura domin ai rashin sakin fuska ma ka zama kai fuskarka ko da yaushe a ɗaura kaman sa ka na jin haushin mutane ai da matsala. To dai gaskiya ne ina samun yawan yin dariya a duk lokacin da aka yi abun ban dariya zan yi dariya. Kuma yanzu farar da kara da ka sa ni dariya kawai ka tsabure ni ko ka ci man agara. Kana kama man agara sai na ƙwace ina dariya. Musamman ma ka dai-daito ni da na saki jikina ban sani ba cikin ɗan duhu duhu kawai ka kawo irin abun da ake maƙala ma shanyar kaya ɗin nan kaɗan maƙalan ai za ka ga ina jira ina tsalle, ina tunanin ko wani abu ne ya yi yarƙe a gare shi tun da dama ba so nike a taɓa man ita ba. To kuma sai ga shi ka maƙala min wani abu a ƙafafuwa. Kaga ai za a ga tsalle da dariya. Eh in an fara ga an gane me yake sa dari. To dai gaskiya ni ma'abocin yin dariya ne ina yin dariya sosai. Abun da yake sa ni dariya na faɗa muku bi daga ciki, tsaburi ko a ci agara ta. Tabbas waɗannan yanzu kana yin su zan yi dariya. Sai kuma wasu abubuwa na ban dariya idan an yi. Ko da a wasanni na drama ne zan tsaya in ƙyaƙyace har da tafa hannu zamu yi da abokan dake wurin. Ni fa ina so in ga an yi abu na gwaninta kana yi shi ma yake burge ni zan ji kawai indai anyi inda dariya ne zan yi dariya ta sosai kuma tarwaƙa.

To, shi dai karɓar kira a wajen aiki ya danganta kala da yawa ne. Saboda idan ya kasance ba ku da wani ayyuka da yawa to ba lallai bane ba kowa da kowa ya dami ka da kira. Amma idan an sanya can, an sanya can, an sanya can, ana ta aiki. Kuma an wakiltaka, ka yi lalle mai kula. To ai, a kowane lokaci za ka iya jan wayarka tana kira domin ka je, saboda aka shawarwarin ya ka ke ganin wannan ka za da ka zan abubuwan da muke. Misali wannan ɗakunan da kicin da mene ne da sauransu da aka tsara shim haka aka ce a tsara kai kuma ka ɗauko abun da yake a rubuce kana nuna masu. Ai ga yadda aka ce, a yi ga yadda aka ce a yi. Shi maigida ga yadda yake so a yi masa. Haka kuma oga ya rubuta, ga shi a tsare. Saboda haka kowa ya duba ya gani. Chamma in san kira ka tun da kai wakili ne sai ka lallaɓa ka je. Ko da komai mutum ɗaya ne ya kira ka ai dole ka je ka nuna masa me yake ciki ko me yake damunsa. Haka kuma ko da a gidanka ne dole za ka kasance kana yawan karɓar kira ko a wajen yaran ka ko a wajen iyalinka. Duk abun da za ta yi za ta iya kiranka ta ce wai ya kaza, ya kaza, ya kaza. Haka ne. To dai gaskiya ana karɓar kira da yawa dan ni ba kaɗan ba. Na ke karɓar kira ko ta waya ko kuma ina kusa kira na cewa na zo kai kaza kai kaƙa. To dai gaskiya Alhamdulillah ina samun karɓar kira da dama ba kuma ɗan kaɗan ba. Ni kam tabbata ana yawan yi min kiraye kiraye ko ta waya ko hakanan waɗanda nake kusa da su suna cikin aiki ko muna cikin yi. Ce wane in ce na'am, a ce zo ka duba ka gani. Ya ka gani nan mun yi daidai ko ba mu yi daidai ba. Zan taka in duba in gani. A nan kai kun yi daidai a ci gaba da yi. Allah sambarka. Wannan in aka tafi a haka ai ba mu da wata matsala. To dai ko da a filin wurin aiki ne ni dai ina yawan amsa kira. In anyi kira ne zan amsa. Haka kuma in waya ta tayi ƙalaruwa zan zawo in ɗauka in yi magana da wanda yake kira. In abun da take ne ya ba da shawara za a gaya mai ga yadda ake ciki ga yadda ake ciki. Za a gaya mai in kuma aka ga ba zai fahimta ba sai a samu keke ko babur a ɗan gungura a je wajen in kusa ne. In kuma ya kasance nesa ne sai a ce to yabari sai lokaci ka za ga nan za a taho a zo a duba a gani me matsala. Sa'a ga shi ma wannan karɓa kira ne. Akwai kuma abokan arziki da 'yan uwa da za su iya sai linka kiranka. Kaji kaji kaji kaji ko ba kaji ka za ba kaji ka za ba kai kuma ka ba su amsa. Saboda haka dai mu muna ni dai ina yawan karɓa kira. Ko ta waya ko kuma wanda aka yi min da baki to ina yawan karɓan kira a wajen aiki. Wannan shine amsa. Guaranty ina yawan karɓan kira a wajen aiki kuma Alal aƙalla sai a kira na neman shawarwari da wasu abubuwa sama da yadda mutum baya tunani. Musamman kiran waya ma don sama da sau goma ko sha biyar ko ashirin sai in amsa shi. Kuma idan da batun da zan yi, zan yi masa batun yadda za'a in na gyara ne a yi gyare gyare. Haka ne.

Ka fi son fensiri ne ko alƙalami? To ai wannan abun guda biyu ne ko uku ne, to duk abun so ne a wurin da za a yi amfani da su. Domin za ka iya zuwa ga takardu ga kome a wajenka babu biram, babu alƙalami, babu fensirin. To idan ka samu fensirin to dole da shi za ka yi amfani ko kuma in ka samu alƙalamin in mai tawada ne daga ciki da shi za ka yi amfani. In kuma ba mai tawada ba ne wanda za ka dangali tawada ya zamanto kamar biro ne wanda kome da komai nasa yake haɗe. Kawai ci gaba za ka yi da rubutu. To ai wannan babu wani damuwa kawai sai ka ci gaba da aiki da shi. Amma tabbani lokaci ma musamman aikin da kake tunanin za ka iya samun matsala. Ai ka fi son amfani da fensiri. Saboda duk lokacin da ka rubuta shi ba wahala akwai abin gogewa aka samansa. Sai ka karka taka juya ka goge matsalar da ka samu domin sake rubuta daidai. Saboda haka shi dai amfani da fensiri kusan in ce ya fi. Saboda shi bai da matsala domin idan ka yi amfani da abun da yake da ruwa yake fitowa ta bakinsa ake gogawa. Wani in ka yi amfani da shi bai goguwa. Sam, sai dai ka yi wani abun da za a gane cewa nan nastik ne ko ka ɗora rubutun a sama ka yi aiki biya. To dai kai ka san wacce za ka yi domin idan mai karanta ya zo ya gane dai nan ka yi kuskure. Amma shi fensiri in shi ne kana tashi kawai sai ka goge. Da ka goge takardar sai ka sake rubutowa kuma ka lokaci gaba da rubutunka. Ba ma sai ka yi wata alama ba wadda za ta gwada kaɗan samu matsala. To dai duba dukkanansu dai waɗannan abubuwa ne da ake amfani da su domin rubutun wani abu. Kuma abun da za ka yi yana da kyau ace kana rubuta. To ni dai kam tabbas ba wanda ba na so ba wanda kuma ba na amfani da shi. Amma in ta wajen in an ga ba daidai ba ne a goge na fi son fensiri. Eh, tabbas na fi son fensiri. In wajen da idan na yi ba daidai ba ne zan goge. In kawai na tabbata rubutuna zan yi shi ba tare da na yi samun matsala ba to sai in ɗauki biro. Ko irin alƙalamin na wanda ta waje ake rubuta masa in samu takarda ta mai kyau tunda ina yin rubutu tan farko manna fensiri sai in yi rubutuna in yi in gama in tafi in yi amfani da shi. To wannan dai shi ne amsa. Na fi son amfani da fensiri in wurin da nake ganin zan iya samun matsalar da zan goge ne. In ko abun da ba matsala ne sai in ɗauko biro ko alƙalami in yi rubutu. Yau kuwa. Ko dai kamade fensiri da alƙalami kuka ce man sai in ɗau alƙalami in yi rubutuna. Lalle haka wannan amsa take. Duka biyun ina yin amfani da su. Amma in dai da kawai wajen da nake ganin zan kuskure to fensiri nake amfani da shi domin in na yi na goge na gyara.

To dai gaskiya dama mu a haƙƙo ne ma mutashi da addu'a muke fara tashi. Domin kana tashi wani lokaci ko ka fara da "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" ko ka fara da "Subhanallahi" ko "La ilaha illallahu Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam". Saboda haka mukan fara ne da addu'a. Ko kuma "Allahumma kazade gayinan dai sai irin wadda addu'a da ta zo maka". Ko kuma ta neman tsari ce auzu da kazade gayinan dai sai irin abin da ya zo maka. To gaskiya dai muna farawa da addu'o'i ne idan mun tashi kullum. Wannan shi ne cikakkiyar amsa wadda zan ba ta. Gaskiya ba yarda za'a yi dama mu a bangaren musulmi ka tashi kawai ko ka kwanta ba ka yi addu'a ba, to ai da matsala. Dole ne idan ka tashi bakin kama da addu'a yake fara. Haka idan za ka kwanta bacci rufewa za ka yi da addu'a. Za ka karanta ayatul kursiyyi da falaqi da nasi ne dai addu'o'i gasunan kala kala sai wadda ka zaɓa ta kwanta kwanta kai bacci. Haka kuma idan ka tashi addu'o'i ne gasunan da dama na godiya da za ka yi da yabo. Duk ka haɗa kai ta yi. Domin Allah yaba ka ikon ka kwanta lafiya ka tashi lafiya kuma sai ka gode masa. Domin shi duk abin da ka gani Allah ya yi maka falala ce da baiwa. Kuma za ka samu akwai wani bai samu irin wannan kwanciyan hankalin samun haka ba. To ni kam dai gaskiya in mun tashi mukan fara da godiya mu gode Allah mu nemi tsari kuma ga wani duk mugun abu mu nema kuma alkhairi a wurin Allah. Saboda haka muna fara muna kwanciya da addu'a muna tashi da addu'a gaskiya kullum.

Itadai shara kala kala ce, gaskiya. Shara akwai wadda za ka share yanar gizo gizo a gidanka da ƙura sosai. Akwai kuma shara ta ƙasa wadda za ka sa tsintsiya karka sharewa. Akwai kuma shara ta cikin ɗaki da ake sa tsintsiya mai laushi. Ko kuma wannan abin sharan da kukai na share kafet. To saboda haka dai shara shi magidanci sai iya abun da ya gani. Zaka iya yin shara sau biyu, sau uku, kai har ma sau huɗu ko sau biyar. Saboda idan ya kasance wajenku ana iska sosai, duk lokacin da iskan nan ta taso za ta iya shiga maka da shara inda ba ka so kuma dole ne sai ka share. Haka shi wannan shara yanar gizo gizo ita ce ma in ɓangaren yana ne, har sai lokacin da gizo gizon ya sake yin wata yanai. Amma ƙura ita ko wane lokaci za ka iya zuwa ka sa dasta ka dam bubbuge ƙura ko ka share ta. Haka kuma za ka zo ko da yaushe kana kula da wurin kwanciyarka ka share. Wannan shine. To amma idan wuri ne rufaffe to ya zama wajibi in ka tashi daga bacci za ka share ƙura ƙurar da ka gani ka danyi goge goge. In kuma ka ja ƙofa ka rufe, sai idan ka dawo kuma ka zo shiga ka hahaska inda dadddara ne in kau da yamma ne, sai ka sa abin shara ka share tsakar gidanka. Ka share dukkan wani wuri da ka ke ganin yana da buƙatar shara. Domin ita shara tana daga cikin tsafta kuma tsaftan ma ce. Idan idan ba ka kula ba to za ka iya zuwa in wurin kwanciya ne ka kwanta abun da ba ka so in kau wajen da ake zama ne za ka iya zauna abun da ba shi kake so ka zauna ba a rigarka. Ku ka ga ka gyara, ka share tun ma kafin ka ga abun da zai ɓata maka rai. Domin dai ni kamar ni ina iya yin shara sau uku, sau biyu ko sau huɗu. Saboda kai ni dumma lokacin da na gaba daidai ba ina iya yin shara. Ko da kuwa yanzu nayi nagama iska ta dawo man da sharai to zan iya sake ɗauka tsintsiya domin in sake share wannan sharan da ta dawo man don ba na son ta. Ka ga irin wannan idan ana yi ba kama da adadin lokacin dena yin shara tunda awuni sai ka yi sau uku in zauna kake gida ko ka yi sau biyar. Tunda dai iska dai ita ba ta da lokaci mai ƙarfi ko da wane lokaci Allah zai iya kawo iska mai ƙarfi. Zai kuma iya riƙe kayansa. Ku wani cema wani lokacin ku zo ku ce yau ba a iska, iskan ma kuke so. Saboda haka dai ita shara idan an dau irin wannan yanayin iskan to ana iya yin ta sau biyar ma ko sau shida. In kau ba iska kana iya yin shara ma sau biyu da ta safe da ta yamma. Shikenan sai kuma wani wayewa garin. To amma idan kana zaune a wurin da wurin dai gidanka ba, ba inda kaje ko da yaushe kana ciki kuma ana irin wannan iskar to dai shara sai ka yi ta fiye da sau biyar ma. Tunda wuri ne mai yawa. Ka share nan ɗakin ka gama kana tunanin me ya yi kuma kaje can ka ga ƙura ka ɗauki dasta ka kakade gilas din kai mene ne ka yi gyagyara dai. Haka. Sannan kuma ka fito. Kana fitowa kuma in ka duba wani wajen gani zakayi akwai wani abun da za ka share ko a ƙasa ko a sama. Sannan shi ma sai ka share. Saboda haka dai ka ga irin wannan shara za a iya yin ta sau biyar ko sau shida ko kuma ƙasa da haka ko sau uku ko sau huɗu. Idan kuma gidanka kewaye yake rimf ko ina babu wani abu to ka iya yin shara sau ɗaya ko sau biyu. Ita ma ba wani abu za ka share ne kirki ba sai abun da ka tattaku ka tattako ku ka shigo da shi a gida.

Ai dole ma ni ka yanke shawara. Dole ka yanke shawara, domin kuwa idan ka, idan ka ga abubuwa da dama da za su bijiro, waɗanda ka ce ganin ba na daidai ba ne, ai dole ka kira mutane ku yi shawara ku yanke ta. Ku zartar da abun. Ita dai yanke shawara, tana fa'idar da abun, abu. Kun zauna kuna ta yi, kuna ta yi sai ka ce, to yau na, ina dai ku zartar da ka gani. Kowai shi zamu yi mu je mu jarrabashi mugani. To kuwa ana cikin yi aka ga wata hanya ta ɓullo mai sauƙi wadda ta fi wadda kuka yi ta shawarwari akanta. To kuma za ku sace tsayawa aka shawara domin ganin ku wacce hanyar ce ko ko ku tsaya a kan hanyar da kuke ko wacce turman da ku. E, sai ku sake yin shawara ku gani. Da kai da abokanai yin shawarar taka, daga nan kuma in tafi ƙarfin ku sai ku tafi ga na sama da ku. Na sama da ku su sai su ga, su duba ta, su baje ta a faifai su ga shin shawarar da kuka kawo mai kyau ce, eh sai su yanke maku ita su ce kai ku je kawai ku yi kazaa. Saboda haka to ita dai yanke shawara sau da yawa ba mutum ɗaya ne yake yin ta ba, ai dai ku taru. Amma ana zuwa ƙololuwa wani lokaci wanda daga ƙarshe su dai su yanke ƙunci sai ya yanke. Kai ma ɗan ai'n da kake idan kai ka fi kowa, to wani lokaci da kanka za ka ce aina yanke shawara muyi kazaa akai. Amma kuma in an ga gyara, a gyara mani domin shi ɗan adam ajizi ne kuma tara ya ke bai cika goma ba. To sau da yawa akan iya yin haka. Kuma idan aka ga gyaran, mutum a gyara masa kuma ya karɓi gyara. To dai ni gaskiya indai shawarar da nake ganin ina da fahimta ce a kanta, na isa na yanke ta a wurin aiki. To zan yanke ta kawai in ce, ai kawai shi kenan a je a yi. Idan kuma wadda ni ma sai na bibiye sama da ni ne sun je sun gani, to zan ta bibiya fa har sai an ba ni dama a ce kai abun nan ya yi kaje ka ce ka za ka yi kazaa kawai. To sai in dawo, sai in sake yanke wani in shawara. Ce to ai kaza ne ya fi daidai kawai mu je mu yi kaza. Domin daga sama na ji an ce mu yi kaza. Yau. Wannan shine ƙarshe. Ni ina iya yanke shawara ta daidai sani na wadda ta fi ƙarfina, kuma ni ma sai in ɗauka in je da ita gaba a sake shawara a dudduba ta a wurin aiki. Domin shi wurin aiki ba naka ba ne ba kai kaɗai, na mutane ne da yawa. Domin duk yadda ne, jifa ta nesa a sama to ƙasa za ta dawo. Saboda ka da ka yanke shawara kuma ta in ta je nesa, ta dawo maka. Amma in ka tabbata shawarar nan ta inganta, ta yi kyau abun da aka yanke ba kuskure a ciki, ai sai ka sa adda ka sare ta kawai ko wuka. To dai duba dai yanayin dai da baki ake yanke shawara. To amma ni na kawo wata magana a ciki na sa na ce ai sai ka sa adda kawai ka sare ta ka yanke ta kawai ta yi.

Ai lokacin da babu wutan lantarki ne. So uku to ƙoƙari nake in nemo abun da zai haska mani ɗaki da gida, da tsakar gidana da kuma ɗakunan yarana. Tabbas zan yi kokuwa na nemo dukkan abun da zan sanya. Da yake dai akwai 'an fitilu irin na ƴan China dinnan ƙananu masu ƴan batura. Kawai daod Dr'in da ka je sai ka kunna domin duk yaron da ya tashi ya ga haske. Haka kuma tsarkar gidan ka ka gan ta tattarwayi ta yi haske. Haka kuma cikin ɗakunanka. To amma idan da wutan lantarki duk ka ga waɗannan ba za ka yi ba. Ta ga mix. To he dai fa gas-- gaskiya in dai wajen kwanciya barci ne, to ba za mu kwanta ba, hei mun kashe wuta. Amma duk lokacin da aka tashi daga bacci kuma ko kuwa da za a fara yi cikin duhu, a je a lalube makunni a kunna wuta domin a ga haske. Wannan shine abubuwan da ake yi lokacin da babu wutan lantarki. To dole ka nemi abun da za ka samar da wute hasken. Idan ka sola ce da kai sai ka kunna ta. In kuma ba ka da sola, irin wannan ƴan fitilun ne da kai waɗanda na kira masu batir. Sai ka nemi su ka sassaka masu batir idan ba su da batir. In kuma a ciki ko da yaushe a shirye suke da baturansu. Kawai sai ka kukunna, ka kunna ta ɗakin ka, ka je ka kunna ta ɗakin yara ko kuma ka sa iyalin ka ta je ta kukunna. Ko kuma wani babban yaro ne da kake cikin gida, ce to diya biya kukunna wa yara fitilunsa. Domin babu wuta gashi cikin duhu ake zaune. Kowa ya riƙa ganin abun da zai ci ya dawo. Saboda gudun kada ƙo da wani ƙwaro wanda zai cutar da su. Amma inda irin wannan to suna gani ba za su yadda ya zo gare su ba har ma ya cutar da su. To ni dai a gurguje amsa wannan lokacin da babu wutan lantarki ƙoƙari nakeyi in samu abun da zan kunna haske domin yayi haske fitilu. Saboda haka kuma fitilu da muna da su kala kala. Akwai fitilan ƙwai, akwai achibalbal, akwai kuma kendur da kutura ako a kawo mana. To amma dai yanzu dai gaskiya babu su sakamakon ƙananun fitilu irin masu ɗan cajin nan da ma marasa caji wanda za ka ɗan sayi batir ɗin ka ka sa sai ka kwana biyu ko uku batir ɗin bai ƙone ba. Saboda haka in ma dai ba wute kai kana da irin waɗannan lƴan fitilin tunda ba tsada gare su ba sai ka fisk--, sai ka hail ska cikin gida, cikin gidan ka da ɗakunan ka. To wannan shine abun da nake yi lokacin da babu wutan lantarki. Idan kuma ta zo sai na yi ƙoƙari na kashe waɗannan ƙwaiƙwaya abubuwan da na kukunna. Domin ga wuta ta zo tunda ita wuta ce mai ƙarfi, dama ta fi waccan haske.

Eh, guarantee ne ma ina kwana a gado sosai kuwa. Sai dai kuma idan ka gaji ka kwanta a ƙasa ya fi daɗi. To ni dai na kan kwana a gado, na kan kwanta a ƙasa. Amma menene dalilin da yake sani na kwanta a ƙasa? Cikakken dalili shine na gaji da jikina yana ciwo ga mai aikin ƙarfi ya fi son ya kwanta ƙasa wurin da bai da laushi domin ya minmike duk kowace gaɓa ta sa ta mike. Ya kwanta tsaf, ya dansa matashin kai ya tada kansa. To wannan shi ne yake jawo wa ka kwanta a ƙasa. Ita kuma katifa ba kowa yake da safko mu gaisa ba. Ita safko mu gaisa ita ce ƙatuwa ta masu ciwon baya. In ka kwanta dama ita tamfar ita ma kana kwance a ƙasa ne. Za ka ji dama an yi ta ne da irin wannan tsarin. Tamfar kana kwance a ƙasa. To kai da ba ka da ita ka ga dole in ka ji gajiya sai ka kwanta a ƙasa. Mai ita kuma ya je ya kwanta a kanta. Saboda haka dai wajibi ne ma ka kwanta a gado wasu lokuta. Wani lokacin kuma wajibi ne ka kwanta ma a ƙasa. Domin yanzu idan da danshin ruwa ko da damuna ana tayawan yin ruwa yana shigo maku ƙasa ƙarƙashin ledan ɗaki kuma ace ka kwanta ƙasa ai da matsala. Ai sanyi ya kama ka. Amma idan da zafi ne ka ji ka gajin kazo ka samu wuri mai kyau kai shimfiɗa ka kai kwanciyar akan ledan tsakar ɗakin ku. To dai wannan ita ce amsa. Mai wanda yake da katifa safko mu gaisa a kan gadonsa ko a ƙasa gefe ɗaya sai ya kwanta a kanta. Mu kawai mu kwanta a ƙasa idan muna jin gajiya ko ina jikina ciwo ya kai kwance a ƙasa. In kawai jikinka baya ciwo sai ka je ka kwanta irin kan gadon ku da katifarka. Kai dai galanti ina kwance a kan gado ina kuma son kwanta a kan gado. Ina kwanta a kan gado. Ina kwana a kan gado sosai da katifa. Idan kuma na fuskanci ma zai iya bani matsala ina iya cire katifai in kwanta kan katakan kawai da kwali hakanan da shimfiɗa. Domin shi ma tamfar ina ƙasa ne. Eh amma kuma wani lokaci ba abun dai dame kai kawai kwance a ƙasa. To dai gaskiya ina kwance a kan gado sosai. Musamman lokacin da nake jin daɗi bani jin gajiya ko mai ko da rana ne idan na zo na kaucewa zan kan gadona ne kwanciya ta.

To, ina amfani da sauro net mana. Domin shi gidan sauro dole ne ma ka yi amfani da shi mu a nan ƙasashen mu da babu feshin magani ba komai. Amma da gomnatin jihar mu da tarayyar mu sun inganta feshi da magunguna. Sun kore shi, babu shi sama a ƙasa. To me zai saka ka shiga gidan sauro? Ai ba za ka shiga ba ma gidan sauro. Sai kai zaman ka ba ka wani dalili da zai haɗa ka da shiga gidan sauro. To amma in ya zama to sauron gashi nan kamar ƙuda za ka riƙa jin shi yanzu. Inna ma wani na buge a jikina. To kaga dole ne na shiga gidan sauro domin gudun kada ya cutar da ni. Amma ni tabbas ina kwanciya cikin gidan sauro kuma ba na kunna maganin sauro domin maganin sauro yana sa mura. Gashi yanzu ma a ƙaramin takadi iri a wane yanayi da muke ciki, dandanon ko da yaushe ya ka ji ka cikin mura. Idan ba ka mura yau to gobe ya ka da hancin ka na shashake wa yana tattoshe wa kai ta fama shaƙan numfashi da kyar. Saboda haka a halin da ake ciki yanzu hakan nan ma kusan irin mana'in wai zan miƙe. Ba zafi ba, ba sanyi ba haka za ka riƙa ji. To dole ne tarin ka yawan saku mura. Zuwa na haka haka da daddare kowa yana yawan yin mura yana da tari ko atishawa. Eh sa ni gaskiya ban damu da na kunna maganin sauro ba amma na yadda na shiga gidan sauro. Don kuwa gidana kowa ma suna da nasa gidan sauro. Eh kowa suna kwance a cikin nasa gidan sauro. Ni ma na ci fito daga gefen nawa ne nake yin wannan abun da kuka samu nake yi wa. Tabbas idan ba a cikin gidan sauro nake yin shi ba a gefe guda na fito nake yin shi. Saboda haka wani lokaci zan ji wuya zai yi min kuka, in jiɗan zafi zafi in kai duka wani lokaci in duke shi wani lokaci kuma ya sha jinin banza ya yi ta hiyar sa. To dai gaskiya ina amfani da gidan sauro ko in ce sauro net yaƙar ƙasa. Gaskiya ina amfani da gidan sauro sosai ba kaɗan ba. Kuma ina ba da shawara ga duk wanda zai saurari ku in kun tura masa da yai ƙa amfani da gidan sauro in dai a Najeriya yake. In kuwa ya ƙi, to in sauron nan ya tasa shi gaba zai iya haddasa masa malaria da typhoid. Yanzu dama bamu da babban ciwon da idan an je asibiti da an auna mutum sai ka ji an ce wa yana da malaria da typhoid. Mai bi masa kuma ya walsa kuma gaskiya yawan wannan cizon sauron shi yake haddasa wannan malaria da typhoid ɗin. To saboda haka dai kuna iya ba da shawara idan an tambaye ku akan mutum yarika ɗaura gidan sauro ya shige ciki domin gudun kada sauro ya cutar da shi da sauran wasu ƙwari ka. Don ko da rana na zo kwanciya ne shi gewa nake cikin gidan sauro. Da rana dai kun ga babu sauro ko ka ga ba bu sauro. Kuma dai in ka shiga za ka yi maganin wasu ƙudaje da wasu ƙwarur ruka wanda zasu zo su nema su da maika. Domin ka shiga inda kake da kariya. Wannan shi ne.

To a gida na ba ni da wifi amma yanzu haka wannan wayar da nake amfani da ita wifin ne na kunna mata nake amfani da ita. Amma dai a gida na babu a wata wayar cecen na nemewa take da data na kunna mata wifi nake amfani da ita wannan ɗan. Saboda haka a gida na dai babu wifii amma a wayoyinmu duk muna iya kunna wifi mu haɗa waya da waya ai tayi launin saman lambunan sauƙin cin data. Dan yanzu haka wayata sai ka ga tana amfani da wayoyin da sun kai biyar ko shida waɗanda suke amfani da data. Wa yanzu hakan nan ma dai wannan connection ne da wawifi na wata waya nake amfani da shi. Saboda haka dama a haka ma ta kwana musamman ma internet talk ɗinta zai iya zama baya da ƙarfi ƙwarai to dole ina samu mai waya kusa da ni mai waya mai ƙarfi da in ce ya buɗe man data na wifi ɗinsa kai. Idan ya buɗe mai shi na kama in ce mai to na kama zan ci gaba da amfani da shi. Ruwansa ne ya ce a'a ba za ka yi min amfani da abuna ba domin in ya ƙare ba bani kuɗi za ka yi na saya ba. Saboda haka ka je ka siye naka da ace kai wa to ka ga ya ɓallo ma ruwaki nan dole ka je ka nemi data ka saya. In ka saya sai ka cigaba da buɗewa domin don yin amfanin da kaga kowa na yi da shi. In kuma baka siya ba sai ka koma gefe ɗaya ka yi ta zura ido. Domin ai ba ka ta zo wa yau ka zo ka ce wa na buɗe man ya buɗe ma ba gobe ka ce buɗe man ya buɗe ma jibi kai da kanka in kana da kunya za ka ji kunya ba za ka je ba ka ce a buɗe maka ba. Ƙare da ƙarshe. Amma in kana da dama in wayarka ta kai huɗu ko biyar za ka iya sayan data gaba ɗata sai ka buɗe wifi ko wanne ka kama domin yin amfani da data. Hmm wannan haka ya cika.

Ina iya yin iyo a ruwa sosai kuwa sosai ina iya yin iyo a ruwa kuma ina ma shiga ruwa in yi, in yi iyo. In ta linkaya ta ina nishaɗi musamman ace kana bakin dam wata shekara da muka zauna ai ina shiga ruwan tudun wadan dan kade sosai can kafin Allah ya jiƙanrai abaca ya mutu. Ai mun sha ruwa, mun sha aiki a wannan dam ɗin muyi wanki ciki a wajen gefensa kuma mu shiga mu dinga wanka har sai mun gaji sannan mu fito. Ai mun, ina iya wanka kuma ina iya linkaya sosai ina iya iyo sosai domin ina iya yin nisa a ruwa. Walau mai gudu ne, walau, wanda na kogi ne, walau wanda aka tarbe shi wuri ɗaya kamar dam ne to gaskiya dai ina shiga ina kuma yin ruwa sosai. Haka ma na taɓa zama can dutsen wai ina zuwa wani wuri ana ce da shi kogi inda suke noma kayan rani muna zuwa muna dako muna leburanci. Nan ma mukan shiga ruwa sosai daga kan gada ake tsalle a dilka cikin ruwa to muna nan wankan sosai muna kuma samun jindadi ga training jikin ka yai kwari ga kuma wanka. Ka ruga da gudu ka yi tsalle ko ka yi alkafura ko ka yi tangala. Musamman ma dai alkafala muka fi wadda ake cewa ta gagari yaro ko da yana cikin yayinsa. To, haka dai haka dai gaskiya ne ma abun cen san in yi kuruwa ne a ruwa in shigar, in yi kurme in yi linkaya in yi kome musamman ace ka ci ka ƙoshi domin shi iyo bai da daɗi ana jemin wati yadda ka ƙoshi in ka fito sai ka je yunwa sai ka nema abinci ka sake ci indai ka daɗe a ruwa. To ni ina son wanka kuma ina so ace lokacin da na gama wannan tsalle-tsallen wankan nawa in samu abinci mai kyau mai gina jiki kuma in ci tunda an ba jikin wahala. Eh haka dai nake so ne in yadda nake so ne amma ni na iya iyo sosai sosai domin indai ba ruwa mugun yawa ya cika yi wa to zan haye shi. Tabbas zan iya haye shi domin na zauna unguwar da ruwa yake ko a cikin garin nan na yi kurme akwai ma wani ɗan daban dai taɓa cilla ni cikin ruwa ko so yayi ya kashe ni ni ban sani ba. Ma yana cilla ni tunda na nitsa nayi ƙasa kawai sai dai ya hangan na kusa zuwa waccan gaɓan ne yake ta mamaki a kewaya a kamo shi kafin su kewaya can. Ka ruga da gudu ka yi tsalle ko ka yi alkafura ko ka yi tangala. Ai gaskiya ni na iya yi sosai, kuma na iya yi kuma yin kala-kala ne, kala daban daban ne sosai. Akwai jife akwai badam badami akwai takun keke akwai yauna rigingini du wa dannan ina iya yinsu akwai kuma jifi. To akwai kuma iyon doki wanda dai sai dai kawai aka ƙirjinka na buɗawa yana ƙeta ruwa akwai kuma iyo wanda zaka koma ka bada baya ka rinƙa tafiya kawai sai dai aga kana fasa ruwa. To dai gaskiya ni ina iya iyo. Don Allah aƙalla iyon da na iya sai dai in na shiga ruwan mutum ya gani ya iya a lissafi sa amma dai gaskiya na iya iyo sosai. Dan zan ma iyo ya kai kusan kala goma akwai tashin ɗan balbela shi ma a iya din na iya shi.

To wannan an tsayar da ka rubuto gaskiya kakkafa maku baya ni ban fahimce ta ba. Kakkafa maku baya. Ko dai wa yake kafa ku ne a baya? To shi ya danganta. Idan akwai wani wanda yake da ƙarfi a gidanku yana da kuɗi, to zai iya yi maku hanyoyi na kasuwanci ko kuma idan akwai wani wanda yake babba ne a wani wuri yake aiki, to zai iya ji ya ɗauke ku ya riƙa kai ku ko da guda guda ko guda guda da mutum biyu domin yaga kun kama aiki a wurin kun kafu. Saboda haka to yadda irin wannan ce to muna da waɗanda suke ɗaukar ɗawainiyan mu can a baya kamar yadda har yanzu muka kawo ga mu yanzu mu muke ɗaukar ɗawainiyar wasu da 'ya'yan mu. Wannan ka shine idan ka ɗauki ɗawainiyan mutum ko na karatunsa ya gama to ka ga ka kafa shi a baya. Yanzu ya zo ya kai gaba sai ya nemi shi ma ya zai yi ya ɗauki ɗawainiyan wani domin ya kafa shi. Shi ma ya zama a ce wane ne ya ɗaga ni can baya ya kafa ni. Saboda haka haka a kasuwa. Mai jari dayawa yana iya ɗauke ku ya kai ku cikin kasuwa ya kafa kowa yaba kowa shago da rumfa ya bashi ci ga nan a ci gaba da juya wa ka ga ya kafa ka. To wannan shi ma akwai shi ma in ka bi akwai wanda ya masa haka har ya kafu ya zo yake kafa wani. To wannan dai gata duba da yanayin dai duk da ban san wa yake kakkafa ku a bayan ba dai to ga bayani nan nayi na kafa wa. Shi dai akwai kuma wanda za ka je ka samo fili ko ka kafa tiraku ko wani abu ko kuma bakin ruwa ne kamar wurin dam za ka kafa tirke domin in kwa in kwamin kwa ya zo ku ɗaure shi. In kun zo da kwammi ku ɗaure shi. To ka ga shi ma wannan kafawa ne. Saboda haka dai kafa wa tana da yawa in kuma kakkabewa ne to kai da kankama kana iya karkade abun da yake a bayan ka. To amma kuma akwai mutane a gidanka ba za ka rasa wanda zai kakkabe maka bayan ka ba.

Eh, gaskiya ni abin da ka tambaye ni. Ina duba kalanda kullum. Kuma ai yanzu ma ko da babu kalanda da mu ke ratayewa a ɗakunan mu ko a wuraren aiki, akwai kalanda a wurin wayarka. Tananan da ka shiga ka duba za ka ga kwanan wata da shekara da sunan watan da yake da akwai a shekara. Watan ɗaya ne, watan biyu ne kuma ɗaya ga wata ne ko goma ga wata ne, biyar ga wata da za ka gani jikin wayarka. Kana shiga akwai kalanda ta kwanannakin wata, da ka shiga ka yi amfani da ita. Saboda haka dai ni na kasance gaskiya ina duba kalanda sosai. Ina duba ta domin dukkanin wayoyin mu akwai kalanda a jiki. Eh, idan lissafin ya kufce maka ka zo sai ka binciko. Amma mafi yawancin lokaci in an ce wannan wane wata ne ko nawa ga wata ne, kawai direct za ka ji mutum ya ce ka za ga watan kaza yau. Saboda haka dai ni gaskiya ina duban kalanda, ina duba kalanda kuma ba sau ɗaya ba. A kullum zan iya duba ta masu biyu ko sau uku. Kuma dai gaskiya yanzu nesa ta zo kusa. Maimakon da kalandan nan rubuta ta shekara ake yi. In wannan kwanan ya wuce sai ka ɗaga ka juya kwanan watan. Watan biyar kake ciki to gaye nan daga fatan ɗaya zuwa kaza da sunan a jikin takarda. Idan watan ya ƙare sai ka faɗa kan wancan watan. A haka har sai ka ga wata kalanda watan biyu uku ne a jere wata wata biyu ce sai ka ga takarda ta kai ƙwaya shida a haɗa a wuri ɗaya ka rataye ta. In wannan wata biyun ya wuce sai ka ɗage ka juya ta can baya domin shekarar da kwanan watan su zo kana duba. To dai kam tabbas ni ina duba kalanda kullum.

To ita dai kalmar kwana akwai ta yanki na irin yankuna da dama da yake ɗauka kwana kamar daga dare zuwa wayewar gari suke kiranshi kwana ko kuma duk lokacin da ka kwanta bacci ma ka yi kwana. To gaskiya duk ba da yanayin da aka tambaye ban san me wane kwanan take nufi ba amma tabbas idan za mu kwanta bacci, gari ya waye za ka yi karatu sosai. Ana yin karatu. Walau littafi za ka ɗauka ka karanta, walau haka nan za ka yi shi da kai abin da ya sauwaƙa ya zo maka a kanka shi za ka karanta ko ko littafi za ka ɗauka ka dudduba. To dai duka waɗannan biyu ba wanda ba'a yi. Saboda haka sai kuma in kawai da yake shi bacci an ce barawo wani ka na cikin yin wani abu ma zai iya zuwa ya kwashe ka. Ya tafi da kai sai dai ka farka ka ga abubuwan ga yananka baje wasu. Amma gaskiya lokacin kwana idan kafin a kwana ana yin karatu. Kai kuwa yanzu da na tashi ma kafin na fara wannan abun na yi karatu. Yanzu ma kuma daga wannan zan tsaya in je in yi wasu buƙatu. Sai idan an jima na dawo wannan dai zan yanke shi sai zuwa an jima idan na dawo amma kafin na kwanta kwana ina yin karatu kuma in na tashi daga kwana ina yin karatu. Domin kalma wannan ta zama kamar tasakkwatanci da zanfaranci. To dai ga amsa na. Idan zan kwanta ina yin kwana in kuma-- eh ina yin karatu kafin na kwanta. Kafin na kwanta ina yin karatu in kuma na tashi ina yin karatu domin da shi ma muke farawa haka idan za ka kwanta da shi kake rufewa.

Gaskiya miyan da na fi so a miya ce wadda take akwai miya ta ta jajjage, miyar kuka ta jijjigi. Akwai kuma miya ta kayan tattasai da albasa da attarugu. Dami nene ita ma ta jajjage. Wannan miyar ina matuƙar sonta gaskiya. Miya dai kala-kala ce mu a wajen mu. Domin sai ka iya samun miya ta kai kala goma. Akwai miya wadda akeyi kawai daga iya albasa, sai attaruhu, ziriyan kawai dashi akeyin miyan. Akwai kuma wadda ake haɗawa gaba ɗaya, da man gyada da sauransu duk gabaki ɗaya a haɗa. Komi da komai a jajjaga. Akwai kuma kirɓen miyar kuka, toh ita ma ina matuƙar sonta. Sai kuma miyar shuwaka. Akwai miyar shuwaka ita tana da ɗan ɗaci ɗaci kuma tana magani ne sosai. Anayin ta. Akwai miyar zo, ganyen zo shi ma kamar miyar kuka yake, sannan Akwai miyar kuɓewa. Akwai miyar yakuwa. Toh, duba dai da yanayin akwai miya kala-kala wadda ba lallai ne ba, ace kun san su ba. Sai dai da yake kuna amfani da harsuna da yawa yanzu na Hausa ba kuma iya Hausa yankin Arewa Kano, Katsina, Jigawa ba kuke amfani da su. Hausa ce mai yawa kuke yin amfani da ita. Tunda haracin ƙasashen ƙetare ma Hausa ta ku. Saboda haka za ku iya jin batu na miya kala kala. Amma ai har akwai miya wadda ake yin ta da daddawa matso. Ita ma ina sonta. Miyar daddawa matso, ana kuma kwaɗo da ita, da shi ta matson ma tukun. Saboda haka kuma akwai wata miya, wata daddawa wai da ake kiranta gwafshi. Daddawan maza. Ita ma ina sonta. Akwai miya da akeyi a yankin, Maiduguri. Miyar Jargi. Ita ma ina sonta kuma ina iya cin ta sosai yadda ya kamata. Saboda haka dai a halin da ake ciki yanzu akwai miya ta kai kusan kala goma, da ake amfani da ita. Kuma ina iya shan su, kuma ina son su. Son su sosai. Sai kuma akwai miya iwai du da ake yi yankin Yarabawa. Ita ma ina sonta ina sha kuma sosai ba kaɗan ba. Yauwa. Toh, miya wadda nafi so dai yanzu ita ce, miyar da mukeyi ta yankuna Arewa, tunda yanzu na dawo da zamana kusan nan. To sai in ce ina son miyan kirɓen kuka sosai. A kirɓa kuka da zalazalanta, da komai akaɗa ta ai daɗin ta ya isa. Sai kuma miyar ɗanyar kuɓewa, da kuma kuɓewa busasshiya. Ai waɗannan miyoyin, ai abun sha'awa ne musamman su samu naman kaza, ko na zabo. Ai, sai dai in mutum ya ci sannan ma zai iya tantance mene ne ake magana a kai wajen daɗinsa. Ai waɗannan miyoyin ina son su. Ni dai yanzu alal aƙalla, akwai miya ta taushe. Ita ma in ta haɗu, ai tana da daɗi sosai. Akwai kuma wata miya da mukeyi da sallah. Miyan manja. Eh miyar jaba. Gaba ɗaya tattasai ne, da sauran kayayyaki ba alaiyaho ba. Komai ake birkewa sai mai, koh ka-ka kaɗan ɗiba ka sa ga abinci ta wadace ka. Toh ina sonta ita ma. Toh, dai duba dai yanayi dai akwai miya ta kai wajen kala shida ko bakwai da na lissafo. Amma dai waɗannan su nafi so. Irin miyar Jargi, miyar kirɓen kuka, miyar kuɓewa ɗanya da busasshiya. Du waɗannan miyoyi ne waɗanda nake da buƙata ina son su sosai.

Eh, ni ko nike iya tsallake igiya sosai kuwa. A ɗaura iyaƙi r jina in ja da baya in falfalo da gudu in yi tsalle in tsallake ta. Sosai ina iya yin irin wannan tsallen domin da can muna yi a ƙauye mu kafa ace bari a zo ayi tsallake. To gaskiya irin wannan tsallen ke igiye ina iya. Akwai kuma irin wanda ake hula igiya ta taho ta baya ta zo ta gaba dai duk irin wannan wasannin ina iya yin su kuma da na yi su. Yanzu haka ina iya yin su kuma ina iya tsallake igiya wannan kuma awurwura a tsallake awurwura a tsallake din duk nayi ina iya yi ko a yanzu. Kuma yanzu haka idan ka fito za ka iya ganin yaran mu suna ta irin wannan ɗin to amma tabbas muna ɗaura igiya ko wancan ya riƙe nan wannan ya riƙe za ta kai ma kusan iyaƙir ji ko wuya. Ka ja da baya ka rugo da gudu kayi tsalle ka tsallake. Wanima in ya tsallake zai je ya yi guduma ya faɗi ya sake tashi ya sake yin guduma ya tashi sai kuma ya koma ya sake rugowa da gudu kuma a gani ya tsallake ya yi guduma ya dire haka dai. Yana irin-irin waɗannan tsallaken tun muna karkara da sauran samu ka zo cikin birni duk muna yin su sosai. Kuma ma mu tsallake ma ba iya wannan ba. Kai hatta shinge irin na waya da ake yi ma gona haka a lokacin kuruciya wannan duk daga mun ja da baya muka rugo da gudu he mu tsallake shi kawai mu dira ciki. Haka muke yi haka danninkara za a yi shi a kai ma iya wuya. Shi ma da ka koma da baya ka rugo da gudu he kai tsalle ka tsallake shi ka dira cikin inda kake so haka ka tanga. Haka ma idan muka je wurin gaɓar ƙogi in muka raina mata da ka koma da baya ka ja da baya ka rugo da gudu sai ka tsallake. Ko kuma wani ruwa da yake kwance ko wata kwata da aka gina ta ƙatuwa haka kake ganin eh ba za ta tsallaku ba ta daɗi sai ka koma ka rugo da gudu ka tattara rigarka ka rugo da gudu kayi tsalle ka tsallake ta. To dai tsalle kala kala dai ina iya yin shi ina kuma yi bakin iya gwargwadonnawa. Ban ce irin naku tsalle na turawa ba. Tsalle dai irin namu mukan kamanta bakin iya gwargwado. Dominni dai ina yin tsalle ina kuma iya tsallake igiyan nan da kuke magana. A ɗaura ta can a ɗaura nan ka rugo da gudu ka tsallake tsakiya ko kuma mutum biyu ya riƙe ɗaya gabas ɗaya yammakai ka rugo daga kudu ko arewa kai tsalle ka tsallake. Eh ina iya wannan ina yi kuma. Haka kuma kamar yadda nake ma buga muku misali da wani shinge na garka ko na wani gona ko na wani gida idan muna so za mu tsallaka ba tare da mun taɓa komai ba ko mun kama mun taka don gudun kada abun ya karye sai mu koma da baya da ganesa he ka rugo da gudu he kai tsalle sai ka tsallake wannan dannan ko dangai sai kawai ka jira ciki darak. To duk muna yin irin wannan tsallen. Saboda haka sau da yawa idan irin haka ta kasance muna yin tsalle. Haka kuma kamar wata gaɓar kwata ko in ce lambatu haka za ka ga mun yi tsalle daga nan mun jira can. Haka a ga ruwa wani wuri yana koren yewa sai ba a so a shiga cikin shi in an ga zai tsallaku sai a koma da baya a rugo da gudu a tsallake ma gaɓar ruwan gaba daya. To duk dai haka muna yi kuma muna iya tsallake igiya. Na yi muku misali ne dai akan cewa lallai ni ina tsalle kuma ina iya tsallake igiya sosai. Ina tsallaka igiya don harwa samu keyi na iya tsalle tsallake aƙallike a kafa ƙarfe can a kafa nan wurin a ɗaura igiya a tsakiya ka rugo da gudu ka tsallake. To tabbas muna yin.

Gaskiya ne, fikicin tufafin nan a harƙa, harshen wani Hausa dai ni ƙarya ɓangaren da nike, gaskiya bani da wayo akansa fikicin tufafi. To amma idan bincike ake nufi dole ne idan zaka saya ka duba wacce ce tafi ƙwari, wacce za ta daɗe kuma wacce ce mai kalar da zatai maka kyau a jikinka. Idan wannan kalma haka ce. Domin kuma fikicin tufafin nan sai nike tunani, nike hangen to kana nufin a ciccira shine ko ku aikaƙatu kuma in ake haka an yi ɓarna. Ni dai duba da yanayin da wannan Hausa ban gane ta ba. Ni ma nan wajen tamfar in ce kamar ka ƙure ni a wannan Hausa domin ba tau bace ban san fikicin tufafi ba. To amma zan bincike ta a cikin ɗan uwana Hausawa domin na binciko me fikicin tufafi. Wannan haƙiƙa ni ma ka ƙara tada ni tsori ƙwarai domin na tashi na tafi neman wannan binciken fikicin tufafi. Shin shi duk abin da zan yi yanzu akan wannan kalmar guda ɗaya fikicin? Sai dai na yi hasashe amma ban san ta ba. Gaskiya ban san ta ba a Hausa ta tanan dai inda nike fikicin tufafi. Amma dole ne na je na yi bincike saboda ko daga ba zan ƙara haduwa da wannan fikicin tufafi ɗin. Amma dai ne abin da na sani muna linkewa mu sa dutsan guga mu goge, mu lillinke su mu shishshirya su ɗaya kan ɗaya saboda duk lokacin da ka tashi ko ka samu kalar da kake so, taguwa da wando ka zaro ka sa. Eh, muna gogewa mu linke su, tsaɓ linki na guga mu goge mu sanya a jikin mu ko kuma mu sa a akwatu ko mu sa a kwaba mu rufe. Wannan shi na sani. Fikicin tufafi ne in ka ce fikicin sai in tunanin kama gutsitstsuraw ka lalata kenan. To dai ni dai gaskiya Hausar ta ka ba ni da ilimi akan ta ban gamsu ba amma gaskiya zan ƙoƙari in duba in ga in samu waɗanda suka fi ni daɗewa in bincike su inji meye wai fikicin tufafi. Ko daga za a sake sako ma wani koni nan gaba. Amma dai yanzu ban san me fikicin tufafi ba. Ni dai ga misala misala nan dai na yi a kan muna gogewa mu linke mu shirya su a akwatu mu ajiye layi layi. Muna kuma zuwa idan tela ne ya auna ka ya yayyaka yan ɗinka maka. In kuma ajiyewa ne dai muna tara tufafi da yawa domin tanaji.

Shi canji a wurin aiki kamawa yake ko a canza ka ko kai idan ka isa ka canza wani ka canza masa wuri ka ce ko ma can wane rinka yin kaza za ka iya yin haka ko kuma kai ayi maka haka. Kuma canji a wurin aiki yana iya wani ɓangaren ya zama maka alheri wani ɓangaren kuma ya zama maka ci da baya. Domin idan ana biyan ka kamar kimanin naira dubu ashirin aka maido ka wani wurin za a iya dawowa biyan ka dubu sha biyar to ka ga kai koƙarin ka ne ya kasa. Kasawa ce a wajen ka wani canjin wurin aikin. Wani wurin aikin kuma in aka canza kai za ka ga ya zama alheri a gare ka domin zai iya yiwuwa ana biyan ka dubu ɗari can kuma a riƙe biyan ka dubu ɗari biyu. Ka ga ka samu cigaba a wajen aikin. To shi dai canji kala kala ne akwai kuma canji wanda ba a ƙara ma ko mai ba kuma a rage ma ko mai. Kuma kai ƙangyen kanka kana iya hangen ka fi wani iya wani abun ka canza da kanka ka ce wane dawo nan ni in hau nan tunda na fi ka fahimtar wannan harka kai kuma riƙe wannan. To shi dai duk abun da ka gani a wajen aiki mafi galibi idan ka yi kana ɗan sama da waɗansu ƙoƙari kake ya zamanto ka kawo gyara a ciki. To saboda haka kana iya hangen wasu wuraren da ɓanna ka ɓannan ka ce bari ka je ka canji waɗancan su dawo nan su tsaya domin ka gyara waccan ɓannar da ake nema a yi. To saboda haka dai canja canje kala kala ne kuma ko wanne zai iya zama son ka ko kuma wani ma ya zama ba ka so kuma dole haka za ka yi shi kuma dama daman maƙarshe tana wurin ka taka canza wanin. Daga nan zuwa can din. Amma sai ka ga idan ka ɗauki wani ka kai shi can to ba zai iya ba da gudunmuwar da ake nema ba ta aiki a wajen. To idan kai ne ka ga za ka iya bada gudumuwa ta aiki sai ka ɗauki wanda yake can ka dawo da shi nan kai ka koma can ka canza wannan. Saboda haka kuma kai idan aka ga cewa aikin ka duba da yanayi cigaban da ka samu yafi wannan ana iya ɗauke ka daga in ƙaramin wurin aiki kake a maida kai wani wuri babba kuma a sake sabanta maka kuɗin da ake biyan ka. To dai na dai bayanai da misalai kamar ya kai guda uku ko huɗu akan canja canja na wurin aiki wani dai yakan zama alheri wani kuma ka ga ko ma da baya ka samu. To dai ni na fi son canjin da zan samu cigaba ba ko ma da baya ba ba ko ma da baya ba. Ni tabbas na fi son na cigaba a wajen aiki ban so a maido da ni inda na wuce da can. Na fi so a kai ni wani wurin da ƙarin girma zan samu. To ko da ko wane irin ma'aikaci ne yanayin canja canjan da ake ma yanayin ƙarin ilimin da kake samu. Domin duk sanda aka ɗauke ka daga nan aka kai ka can zaka koyi wani abu wani darasi a can wanda ba ka da shi. Haka ko da wurin aikin kamfani ne kai ko da wurin da ake niƙama kayan abinci kake. Kana zaune yau nan wajen da ake niƙa dawa sai aka kai ka ɓangaren da ake yin alkama ake niƙa alkama da rogo ana haɗawa ayi fulawa. Ka ga ka ƙara ilimi a kan wannan. Ko kuma sai aka kai ka ɓangaren da ake yin semon bita ko kuma aka kai ka ɓangaren da za ka iya murza taliya ko kuma ka yi macaroni. To ka ga dai du duba da yanayin can wajen kawai dawa kake niƙawa to kuma nan wajen sai aka kawo ka ɓangaren da kake yi masa abubuwa daban daban wanda na direct ma na ci ne. To saboda haka shi dai duk sanda canji ya taso abun da shi ɗan adam yake buƙata ya zama dai cigaba ne a wajensa baya son canjin da zai zama ci baya a wajensa.

To abubuwan da nake tunawa da ga baya lokacin ina yaro, ai in ga wannan fegin ma ba zai iya ɗaukewa ba nake Ga domin akwai abubuwa da yawa da ban al'ajabi da na nishaɗi da na ban haushi ma dai na ƙuruciya da sauransu. Kwarai dai da gaske. Saboda haka nakan tuno tambayar lokacin da na fara zuwa makaranta ta boko, aji na na farko, irin ƙiriniya da rashin ji da ake samu a tare da mu muna yara. To kuma tafiya da ta yi tafiya idan na yi duba da irin yanayin da nake yanzu na na girma na yi hankali sai in ga ashe da can kawai muna kallon mutum biri ne yana kallon mu ayaba. Mu muna kallon shi birin shi kuma yana kallon mu abincin da zai ci. Domin kawai biri ya samu ayaba to ai ya samu giredin abincin da zai ci. Saboda haka dai gani muke kamar a wancan lokacin mun fi kowa wayo gani muke kowa ma muna iya yi masa wayo saboda ƙuruciya irin ta yarinta. Ko in ce ƙuruce yarinta ita kuma ƙuruciya ce shigan kamar tamkar ta hauka. Ɗauko waccan magana janyo waccan. Ana iya a kawo ma kasheɗi yanzu gobe ma kuma kaji an kawo ma kasheɗi ko kuma bayan awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi, sai kaji an sake zo a gidanku an kawo kasheɗi ka ɗauko wata magana. Saboda haka dai anyi ƙuruciya akwai ta rashin ji akwai kuma ƙuruciya ta karatu iri iri da kuma ƙuruciya ta yawace yawace zuwa kama nan kama can. Kai har ma da wani abun al'ajabi na ban mamaki da zan iya na tuno shi yanzu zan iya gaya ma domin ni kaina na hawo saman bishiya na sa abokanai na ina yaro in ce su sare gindin bishiyar ta faɗi da ni. Domin wannan tafiyar da take shuuu da wannan iskar ta faɗuwar shine abun jin daɗi ni a wurina na ji daɗi to ka ga irin wannan ƙuruciyar ai babu komai a cikinta sai shirme da hauka. To dai kuma da ake hankali ake hankali sai ake ganin wannan abun ai duk wauta ne. Ba abu ne wanda ma zai zama ana yin shi ba. Kuma akwai tafiye tafiye da dama da nayi na waɗanda suke bani mamaki idan na bar gida sai in ga na je wata sabuwar duniya babba. Tunda saboda lokacin da kake ƙarami gani kake kawai iya gidan ku ne kawai duniyan ma ba ko ina ba ne ba. Amma idan ka fara fita ka tafi wani garin sai kaje ka ce a'a ashe akwai ma wani babban garin wanda ma ya fi naku. Haka dai haka dai haka dai har Allah ya mallaka maka tunani da hankali. Da kuma wasu abubuwa da za ka ringa tunanowa ko na nishaɗi ko na mawaka ko na wasu gashi nan dai abubuwa ka na yaro sai ka ringa gani. Kai akwai wuraren da muke gani saboda yanzu mun girma, sai muka kama ma wurin wai kamuwa a kai aka matse. To kuma ba haka ba ne, da can muna ƙananu muke ganin faɗin wurin yanzu kuma ka girma ba za ka ga faɗin wuri ba. Duba da yanayin girma da tsawo da komi da faɗi kai ma da Allah ya ba ka. Idan hannaye ake buɗewa in ka buɗe za ka taɓo can ka taɓo nan, da kuwa ba za ka iya ba. To shi dai abun dai in aka ce na lokacin kana yaro yana da faɗi yana da tsawo yana da yawa. Tawa. Saboda haka sai dai a ɗan gutsura kaɗan a tofa albarkaci a cikinsa. Domin kuwa irin tafiyar ƙasar da muke tirga a wancan lokacin sai muga daga nan za mu iya yin tafiyar kilomita ashirin a ƙasa mu je mu dawo. Kuma ba siɗi ba saɗaɗa ba kuma wai tafiya ce ta wani abu ba kamar wata kasuwa tana ci sai mu ce mu a ƙasa za mu saboda tsabagen ƙuruciya ga mota ga komai ana hawa a tafi. Amma mu sai mu ɗilu ruwa gora mu yanke mu shiga ta wannan waje mu shiga ta wannan waje a ƙasa za mu je kasuwar. Hei ka tafi tun da safe sai ka kai wajen kimanin ƙarfe ɗaya na rana sannan za ka isa kasuwar. Ku je wannan bishiya ku hau wannan kuna guje guje haka.

To, yanzu dai wannan ka ce ina fata in samun cin yewa. To ciyarwa mu wani abu ce a ɓangaren mu mai matukar muhimmanci. Domin kuwa duk wanda ya samu dama ma babban gurin shi ace yana iya ciyar da waɗansu ko masaƙai ne ko kuma wanda ma ba masaƙai ba ne. Mu dai kam tabbas muna ciyarwa, muna kuma iya ciyar da mutane da dama daga abubuwan da Allah ya hore mana. Kai ni ha guri nake ma Allah yayi man suturar da zan ɗauki wani gida ko wani wuri babba in ajiye mutane domin su riƙa ilmantar. Suna yin karatu, suna ta karatu domin su il manta. To, dai manufa dai in so samu ne ina so in samu wuri wanda zan bayar ayi makaranta da shi. Kuma in ga ni nake ɗaukar ɗawainiyar cin su da shan su da komai da sabulun wankan su da sabulun wankin su. Kai kama da ba ma wannan ba har wani gari ma in so samu ne ina iya tafiya in je in yi ma su gine-ginen da zan iya sa yara su yi karatu ana ciyar da su. Sannan kuma su amanya in ina da iko duk wanda ya zo in bashi abin da ya cancanta. Saboda haka ita dai ciyarwa wani abu ce da take da falala a wurin Allah Maɗaukakin Sarki. Kuma kai kan gin kan ka idan har ka samu damar da nake ciya wai to za ka ga abubuwan naka duk suna ta ƙara bunƙasa. Domin addu'o'i da kake samu daga bakuna daban daban. Saboda ba ka san yadda bakin wancan yake ba. Lalle wasu take suke yin addu'a Allah ya karɓa masu wasu kuwa sai sun samu jinkiri. To saboda haka idan kai ciyarwa kana ciyarwa a ko da yaushe cikin addu'a kake. Ko kuma ka ba da wani wuri da ake karatu ake koyar da mutane. Ko da yaushe cikin a yi maka addu'a ake da fatan a kari. To saboda haka za ka ga abubuwa na ban mamaki duk abun da ma yake ba wani wuya za ka ga kai baya baka wuya ko a bangaren harkokin ka. Saboda haka duk wani da zai taso ya ma wani abu wanda ma ba na daide ba za a ce aiko wannan mutumin ya wuce wannan ya fi ƙarfin wannan. Saboda haka ita dai ciyawwa wani abu ce da take zama kyautatawa a cikin dukiya. To idan Allah ya hore maka yana da kyau ka kyautata ma dukiyakka, ka yi amfani da ita ta hanyoyin da suka dace. Tabbas akwai masu kuɗi da dama da suke cin gajiya arzikin kuɗin su. Domin kuwa suna ciyarwa sosai suna samun lada, suna samun tagomashi. Kai ni ma fa tabbas in dai so samu ne ina so Allah ya yi min alfarma da arziƙi da zan riƙa ciyar da mutane. In je kamar gidan gajiyayyu, gidan marayu, da dai sauran gidaje in ke kai masu abubuwa na more rayuwa kama tun daga kan sutura har kan abun da za su ci. Komi da komai ya zamanto kana kaiwa da irin gidajen. Yari haka duk za ka iya ka kai abubuwa na ciyarwa domin a ba su. Idan kai wannan kai kan gin kan ka a gwamnatin ƙasar kama ka nema mata wani ɗan sauƙin wasu abubuwan. Idan tana kawo ka so hamsin Allah yasa kai ka kawo ka so goma a ciki ka ga hetari ka samun sauƙin arba'in. To dukkan wanda ya sanmi yakeyi yake kishin kanshi dai yana so ace yana ciyarwa sosai. Domin samun tagomashi daga wajen Allah Taɓaraka Wa Ta'ala. Ni dai kam gaskiya ina so ace ina ciyarwa. Allah ya mani arziƙin da zan riƙa ko yai mana arziƙin da za mu riƙa ciyar da mutane. Ko a hanya muka haɗu da kai mu baka abun da zaka ji lalle an kyautata maka. Ka san ka haɗu da mutumin kirki. To Allah ya taimake.

Lokacin da nake wanke kayayyakina yawa gare shi domin nak ina da tarin kayayyaki kuma duba da yanayin Allah ya ba ni mutane masu albarka ba masu bari na nina yi wankin. Duk lokaci lokaci sai dai in tar da kayana an ɗauka an wanke mani an goge mani. Yanzu haka ma kafin a ɗauke wuta ana goge mani wasu kayayakin da aka wanke jiya. Saboda haka duk kayan da na sa ni inda ya kai kala uku ko hudu to za a ɗauka a wanke mani a goge mani domin kawai hede na ɗau tuwasu na sanya ni na tafiwurin harkokin neman abinci. Kai duk wanda ya more mutane na kirki a gidansa yana jin daɗi. Ni dai kam sai san barka na ji daɗi Alhamdulillahi. Tabbas ba ni cikin irin wannan aikace aikacen da da nake yi na wannan wanki din. E, amma lokacin da nake wanke kaya sai in wanke kama set talatin arba'in nawa ne zan zauna in wanke shi. To amma yanzu duba da yanayin shi wankin na su na masu gidan wank- ba irin nawa bane ba. Ba za su bari sai ya taru ba haka. Da inda aka sa taguwa da wando guda uku ko huɗu he su tattara sai su wanke don gudun kada ya taram masu. To amma ni indai danni ne sai in sati uku ma ban yi wanki ba ina tara kaya. To amma kuma duk randa na juyo zan yi wanki to kuma wuni guda nake yi ina yin wanki. Shir sai na gama wanki zan kuma iya wuni guda ina yin guga. Saboda haka dai. Idan kuma ina so idan ba na so wankin ya haɗa man yi man yawa to sai in riƙa duba da duk kwana biyu uku abin da na sanya he in ɗauka in wanke shi a dacan. Ko kuma idan wani na gaba da ni ya sa ni wanke shi ni ma sai in ɗebo na haka ma guda uku ko huɗu sai in saka ciki. Duk lokacin dai da na samu damar da aka ce yi wanki to zan ɗebo nawa kayan sai in haɗa in wanke. Saboda haka yanzu kuma na samu hutawa Allah ya kawo mani mutane na arziki a gidana. Duk sanda za suyi wankin kayayyakinsu to sai sun ɗebi nawa sun wanke mani gaskiya. Saboda haka ni kusan duk kwana biyu uku huɗu ana wanke mani kaya zuwa sati ɗaya. Duk lokacin da suka kwan uku huɗu biyar zuwa sati ɗaya za su yi wanki to za su ɗauki da kayana su haɗa su wanke mani. Domin ni bana ma yin wanki yanzu ko cakal hede na fita na tafi wurin neman abinci. Idan na fita na je wurin neman abinci na na samu na dawo saboda haka na kawo kuma su yi amfani da shi yadda ya kamata. Ko mene ne aka samu su yi amfani da shi yadda ya kama. Duk abin da suka samu za suyi godiya su yi son barka su yi amfani da shi. Tan farka mai yadda nake jin daɗin zamantakewa da su. Toh haka dai ɓangaren wanki dai kam ba na yi sai dai ɓangaren tafiya wajen neman abinci. Tabbas zan fita ƙwadago in nemi abincin da za a ci.

Shiga abin da ya shafi wani abuna adani, ai sai dai ka sa a cikin email ɗinka da kuma cikin wasu bangarori na wayarka da kake ajiye-ajiye irin memory da sauransu. Amma dai gaskiya, duk ta memory ba bangare ne mai bullewa ba. Kawai dai ka sa a adireshinka na yanar gizo-gizo shine email. Idan ka sa a nan ciki, shi email ko da wani abu aka yi, wanda ya shafi ƙone war wasu abubuwa gaba ɗaya, shi ba za ka rasa ba. Shi kawai memory in ya ƙone, ka rasa, bai zai taɓa dawowa ba. Haka idan ka ajiye a kan wayarka, dukran da wani dalili ya sa wayar ta ɓata ko wani ya sace ta, to shi ma ka rasa to amma idan ka ajiye a email ɗinka da kuma a akawun ɗinka na yanar gizo-gizo na application ɗinka na yanar gizo-gizo wanda ka, duk sanda ka buɗo shi, zai zo ya dawo maka da wannan hotunan naka in ka sanya su a cikin ka. To dai ni gaskiya a email shine nake ajiye hotuna na, sai kuma kan memory, sai kuma waɗanda za a wanke su a ajiye su a cikin ɗaki wuri-wuri daban-daban. Saboda ko da ba wancan tun da dai yazaman to hoto ne, to ai akwai shi, shi dai duk wani abu da ya zama na tarihi ne zai iya zama na tarihi ko kuma za a iya bincikar shi gaba. To dama maganin shi kai kwafin shi ka ajiye. Saboda haka ni dai ina ajiye wa a email ɗina tabbas ina kuma ajiye wa a memory ina ajiye a kan galari na wayata. Wannan dai shine hanyoyin da nake bi in ajiye hotuna a wayana. Tawa. Wayar tawa. Saboda haka shi dama dole sai ka bi hanyoyi daɗan dama. To akwai kuma nagaba da ni waɗanda suka wuce haka ma na ga akwai wurare daban-daban da suke tanada domin ajiye wasu abubuwa. Akwai Yahoo, akwai Yandex. To kuma ni ma ina da Yahoo ina da Yandex. Amma dai gaskiya email shi nafi amfani da shi. Ta shi ne nafi ajiye-ajiye na wasu sirrikana da sauransu. Ko mene ne wanda nake tunanin idan tafiya ta yi tafiya ƙwaƙwalwata za ta iya manta wa da shi, to zan bashi a email.

Yaushe kake fara aiki kullum? To aiki dai shi lokaci ne dashi. Saboda haka muna fitowa da safe kimanin karfe bakwai mu fara aiki kamar karfe taƙwas. Saboda haka za mu fara aiki kimanin kamar karfe takwas amma tun karfe baƙwai muke tasowa domin muzo wurin aikin mu kai tsaye daidai ba tare da mun samu wani nakasu ba ko ɓata lokaci. Saboda haka idan hakan ta kasance muka zo a daidai lokacin da muka zo, kowa zaije ya kama bangaren aikin da aka nuna masa. Saboda haka kuma ya tayi bakin aiki, bakin, bakin rai bakin fama. Saboda haka za'ayi tayin aikin nan harya zuwa lokacin da aka yanka na tashi. Tashi aiki dai muna tashi karfe uku ne. In kuma an ɗanyi latti ko an samu ɓata lokaci dai zance za'a iya kaiwa uku da rabi. Saboda haka namma daga farkon shiga imma ba'a shiga aikin da wuri ba akan ɗan iya samun ɗan tasgaɗo na kuskure ko na wani matsalar wani abin hawa ko wani abu ba'aje ba, to ana iya fara taƙwas da rabi. Amma dai lalle karfe takwas muke fara aiki. Shine lokacin da aka yanke mana a wurin da muke yin aiki koda yaushe. Karfe takwas nayi za'a kama aiki wanda yayi ya tashi ka'anse ku kuma ku kama. Kuma ba za ku daina aiki ba a wurin sai kun kai karfe uku. Saboda haka karfe uku kuma muke tashi lalle. Koda yaushe mukan tashi tun wuri muyi shirye shirye domin mu tafi cikin lokaci, muje cikin lokaci, mu kama aiki a cikin lokaci. Saboda haka ba ma so mu je a makare. Duk wanda yaje a makare shima ba don ransa yana soba kuma za'a iya tambayar ka mene ne dalilin daya makar dakai kuma dole ka kawo dalilin da ya sa ka makara ka faɗe shi. Inka faɗa shikenan.

Ina share ɗakina da safe shara ta farko bayan na farka daga bacina tashi. Zan share shi in kakkaɓe duk wanni abu da zan kakkade. Ko wanda ya yamatse a wurin kwanciya ta. Sannan in share tsakar ɗakin tas. In na share in zo in sake gyara shimfiɗa ta. Idan na dawo zan sake sa abin shara. In share in kakkaɓe sakamakon saboda ko da ana iska mai ƙura. To dai in dai ƙaranta ma ina share shimfiɗa ɗakina da shimfiɗa ta kamar sau uku. Ita shimfiɗa kakkaɓewa ake sa a hankici ko dasta aka ɗebi ƙurar da ke kai duk ta zubo ƙasa. Sannan kuma sai a sa tsintsiyar laushi sai a share, a share. Saboda haka dai ina shara kamar sau uku a ɗaki. Zanyi da safe in yi da rana in yi kuma ta yammaci wadda daga ita sai kwanciya bacci. Domin mu ba ma shara da daddare. Shara da daddare sai in ka ga ana yin ta to abu ya yi yawa koko ruwa ne ya zo. Ruwa idan ya zo ya zubo dole ka sharce shi. Shi kuma sharcewa ne ba shara ba. Shara ce amma ita sharcewa ake. Haka dai abun yake ta tafiya. Amma dai tabbas ina shara sau uku a ɗakin da nake kwana.

Wane irin kyautata kake so ka ba-- kake son bayarwa? To, dukkan wani wanda na ga yana da buƙatar a kyautata masa ta wata siga da yake neman tallafin taimako, to zan iya baƙin ƙoƙarina domin na ga na kamanta na tausaya na kyautata masa. Saboda ai babu wanda bai so a tausaya masa, a agaza masa, a kyautata masa. Duk kuma wanda ka kyautatama wa mu a musulince ma kana da lada. Za ka samu kuma alherin abun. Kai ma, domin an ce alheri aya da kai a baya a tsinci ka gaba. Saboda haka dai gaskiya yana da kyau fiɗan adam a ko da yaushe ya zama mai kyautata ma al'umma. A yi da gaske ko a wajen aiki ko a wajen kasuwanci, yana da kyau ka ce kana kyautatawa sosai kuma ba ka ɗan ba. Saboda haka ni dai gaskiya ni ma ina so ya zamanto a kyautata mani domin ni ma ina kyautata. Ina so kuma na kyautata ma mutane. Kai, hatta dabba ka gan ta a cikin wani hali ya kyautatu domin ka ciro ta ka tsame ta daga cikin wannan halin da take ciki, za ka samu lada. To, balantana mutum ɗan adam ɗan uwanka shi ma in ka ganshi yana daga cikin wani hali, to yana da kyau ka kyautata masa. Ka tsamo shi daga cikin halin da yake ciki domin ka ceci rayuwarsa. Saboda haka ita kyautata kala daban-daban ce, sai wadda kuma kake iya yi kake da damar da za ka yi ta sosai.

Gaskiya ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai kuma ba wai ɗan kaɗan ba. Mutuƙar na samu ina sha yadda ya kamata. Saboda haka, shi dai shan ruwa na 'ya'yan itace ya kasu nau'i daban daban. Akwai kuma ɗan iccen da ma bashi da ruwan masan. Saboda haka, shi dai ni dai kam in na samu dama ina shan ruwa na 'ya'yan itace musamman ma irin ruwan kwakwa in aka fasata aka yanka ina shan ruwan ta kuma shi ma ina nuna mangwaro in yi mai nuna she laushi in riƙa matso ruwansu domin da zaƙi in riƙa sha. Haka kuma akwai wani ɗan ice da ake kiran shi danya. Shi ma yana da ruwa nakan matso ruwan shi domin na sha sosai domin yana da zaƙi. Hata dai da agwaluma wannan ita ma tana da ruwa kuma ana nuna ta a man matsa ta tayi laushi domin a matso ruwanta a sha kuma a tsotse ƙwallayen ta.

Ba na kunna Bluetooth, a'a, ba na kunna Bluetooth cikakke. An sa ina kunna wannan, ina kunna waƙe-waƙe a wayata. Ko da yake shi Bluetooth shine, to dai memory na nake da waƙe-waƙe a ciki ko karatu a ciki nake kunna irin audio ɗin nan na saurara. Saboda haka shine abin da nake kun nawa. Shi Bluetooth ca nake shine wanda ake sa shi a kunne a ajiye waya tana gefe ɗaya ana magana can nesa shi kuma ɗayan iya fesa. ToAmma da na san akwai wasu wayoyin iya Bluetooth ɗin ne da su kawai. Saboda haka ni dai ba na kunna Bluetooth kuma ban ma fahimci cikakken menene Bluetooth ɗin ba. Shine abin da nake magana a kansa. Saboda haka Bluetooth ni a fahimtar da na yi masa shine dai wannan wanda ake sayar da shi wa ware da ban. Za ka gan shi ka saita ma wayarka shi saboda haka in ka kunna audio za ta kama ba ka waƙa ko karatu. Abin da kake so ka kunna shine. Saboda haka to in dai shine ne a fahimta ta ni dai ba ni da shi ma bari in kunna shi kullum amma ina kunna audio music ina saurare shi. Shi wannan ina kunna.

Eh lalle ina iya rera waƙa a cikin zuciya ta sosai. Zan iya yin waƙa in rera ta a cikin zuciya ta amma wadda wani ya rera. Amma ni ban taɓa ƙirƙirar waƙa ba na yi, saboda haka. Ko a yanzu ma ina iya fitar da yar wata iri, irin wadda akan iya rera kamar irin waƙar Rarara da yake kiran tsula ya shiga tsalla-tsalla. To haƙiƙa kuma mu munga amshin waƙar ya kama wanda aka yi ma shi, tabbas ya shiga tsalla-tsalle. Saboda haka akwai kuma waƙoƙi irin na Shata da na Ɗanƙwairo da yake waƙan mai silken fada ba a kai ma wargi ɗan madami Ali Baba. Kazo dai suna da wane ne ba su da ɗan madami. Wane ne ga shi nan dai waƙe-waƙen dai kari da yawa kala-kala da ake yin shi. Saboda haka so dai wa dai akwai waƙe-waƙen da zaka taho kana yin su kama ka har da irin na su Surajo Maiasala da su Hamisu breaker duk waƙe-waƙe kala-kala. Ga su nan muna iya yin su azikatan mu don mu ɗan nishaɗantu mu ji daɗi. Hannun shi ne garanti ko wane ɗan adam akwai abun da zai iya yin baitinsa a zuciyarsa. Ba ma sai waƙa ba, zai iya jin irin waƙa a zuciyarsa sosai. Saboda haka ni dai ina iya ɗan rera waƙa kaɗan a cikin zuciya ta. Kuma a rera waƙa ni ban dai taɓa ƙirƙirar waƙa ba amma tabbas wadda duk na ji nake sha'awa ina iya yin ta saboda akwai irin waƙoƙin Ɗanƙwairo da yake yi ma Turaki Hashim. Turakin Kano jikan Abbas mai rabo gurin Allah sarki uban zagi. Kar ka sake da duniya Turaki ɗan Hashim maza karin maza. To akwai kuma wani mawaƙi da yake cewa ko wa yazo Kano bai ga Turaki ba to kamar bai zo Kano ba.

Eh ina karanta jarida sosai kuwa, musamman ma ta Hausa da yake ni bani iya karatu na ku na turawa. Amma karatu na muna Hausawa ina iyawa. To dai ta ɗan fulani da ya ce ta ƙareri, ah kwatansho faɗi babu amma ta ƙareri ko da wa za a buga. Eh to haka ne ma turanci babu, amma karanta jarida ta Hausa ai ni ina iya karanta ta yadda ya kamata sosai. Musamman in samu lokaci babu abun da yake damuna ina nishaɗi. Kuma bani aikin komai kuma hamma in tsinci wani labari mai daɗi, ina tsinci labarin nan mai daɗi na dinga bin shi. Ai sai na ji inda ya ƙare. In ma gaba ne zan je in nemi wata, zan je in nemi wata jarida in samu in gani. Zan je in nemi wata jaridai na saya domin na karanta, na samu damar da zan riƙa dubawa in gano wannan labarin da na ji mai daɗi. To shi dai a la kulli halin labari marar daɗi shine yake hana mu karanta jarida. Amma in dai labari mai daɗi ne, to ai jan hankali yake yi. Kai ta tafiya. Hakka je ma kaje ka nemi ainihin inda littafin ma da aka samu labarin yake. Idan na labari ne. In kuwa wani abu ne na ƙasa da ƙasa, to sai ka je ka binciko tarihin ma abun ya aka yi har abun ma ya faru.

To, a gaskiya mu dama a ko da yaushe gidanmu ma cikin tsarki yake a tsarkake yake. Kuma ba yadda za a yi ya kasance a bar gida kace-kace can an yi kashi nan an yi fitsari ai ba a haka yake ba. Ai dole an ware wurin da za a je a yi kashi da fitsari kuma a wanke. Saboda haka mu dai a yanayin al'ada irin tamu ta Hausawa, gidaje duk inda ka je gidan Bahaushe a tsarkake yake. Domin ba za ka rinƙa ganin abin dud da ya zama na ƙazanta ba ko'ina. Tabbas, a ko da yaushe za ka iya samu ko wane gida na yima jama'u indai gida ne na Bahaushe musulmi to a tsarkake yake duk gidan da ka je. Domin wajen da ake bayi daban da fitsari akwai su daban. Kuma idan an je an yi shi kangin kan shi sai ya ajiye sabulu a banɗakin wanda idan ya yi ma bahayan sai ya wanke hannunsa. Saboda haka kuma takalmi ma na shiga banɗaki ai daban ne. Komai da ka gani kusan daban ne ana bambantawa ana warewa. Saboda haka mu ko da wane lokaci kaje gidan Bahaushe a tsarkake yake. Saboda haka mu dai muna tsarkake gidanmu, muna tsarkake gidanmu ko da wane lokaci. Ko da wane lokaci gidanmu a tsarkake yake. Saboda haka jikinka ma ko duk sanda ka yi fitsari sai kayi tsarki ka sa ruwa ka wanke. Haka in ka yi ba haya sai ka sa ruwa kayi tsarki ka wanke, ka kawo sabulu ka wanke hannunka. Banɗakinmu kuma ko da wane lokaci akan wanke shi akai akai. Haka kuma aka gida akan wanketa akai akai ko da wane lokaci. Saboda haka kuma ai ba shiga ake da ɗaki takalmi ɗaki ba. Bari ace an tako najasa an shigo da shi. Da ma iya daga waje ne za ka iya tako wani abu mai datti ka shigo da shi gida. To idan an wanke tsakar gida an wanke ai ka ga an tsarkake to saboda haka dai mu ko da wane lokaci gidajenmu a tsarkake suke. Mu dai a al'ada irin tamu ta Hausa ko da wane lokaci gidajenmu a tsarkake suke. Ba, ba wai sai wani lokaci. Ba wai sai babu. Ba wai sai wani lokaci ba. Saboda haka wasu ne suke barin gidajensu dangas, dangas. Amma mu gidajenmu ko da wane lokaci kaje za ka same su a cikin tsarki. Tsofaffi a tsarkake suke. Tabbas, mudai gidanmu bamu barin shi ba wanki da datti. Ko da yaushe kaje cikin tsabta yake.